Na fi son zama a kujera sabida kujera in mutum ya zauna a kujera in zai tashi ya fi mashi sauƙin tashi kuma sannan ya fi mashi sauƙin zama. Barinma idan mutum aka ce yana da ɗan jiki, to idan mutum yana da jiki zaman tabarma gaskiya ya fi mashi wahala kuma sannan ya fi tada basir. Amma zaman kujera gaskiya yana da daɗi sosai sosai. Na fi son zaman kujera saboda in a kujera mutum yake idan ya gaji da zama zai ɗan shingeɗa kuma sannan zai jingina bayan shi, bayan shi ba zai gaji ba. Amma in tabar in, in bayan shi ba zai gaji ba. Zaman kujera yana da daɗi sosan gaske. Na fi son zaman kujera sabida zaman kujera yana da daɗi sosai sosai gaske. Barinma aka ce kujerar mai ɗan taushi ne to ya fi daɗi. Za ka ɗan jingina bayan ka in ka gaji za ka ɗan hannun ka za ka je yanda ka so ka zauna a kujera za ka zauna sabida yana da daɗin zama sosai. Zaman kujera yana da daɗi sosai. Na fi son in zauna a kujera sabida shi zaman kujera yana da daɗi sosai ko a cikin fina-finai haka za ka gama jorati an fi zama a kan kujera ba a cika zama a ƙasa ba. Zaman kujera yana da daɗi sosai ko gida haka za ka ga yanzu ma kafin ka sami tabarma ka sami kujeru ba a cika amfani da tabarma ba yanzu sabida kujeru. Zuwan kujeru a zamanance ne, kujeru a zamanance ne. Kujeru ya fi daɗin zama ya fi daɗin in za ka tashi ka tashi ba sai ka sha wahala ba. In zaman nema ka zauna ba sai ka sha wahala ba. To gaskiya kujera ya fi daɗin zama a sama da, sama da tabarma saboda shi tabar kujera in ka zauna za ka ji daɗi, za ka ji taushi, za ka shingiɗa yanda ka so ka zauna ka ji daɗi za ka zauna. Za ka in ka gaji za ka ɗan miƙe ƙafa ka kwanta ka ɗan huta ba wai za ka gaji ba. Zaman kujera yana da amfani sosai, yana da daɗi. In mutum ya gaji zai ɗan miƙe ya juya, ya juya ta nan, duk ta inda mutum yake so ya juya zai juya. To zaman kujera yana da daɗi sosai. Na fi son in zauna a kujera. Zaman kujera yana da daɗi. Na fi son zaman kujera. In ka ce za ka zauna zaman ƙasa, abubuwa kan sai a hankali. Zaman kujera kan yana da daɗi sosan gaske. Sabida a kujera idan ka gaji za ka jingina bayan ka. Ka jingina bayan ka, ka huta ka wannan ko za ka ga gaskiya ko a makarantu ne an fi zama a kujeru ba a cika zama a ƙasa ba sabida gaskiya zaman kujera yana da daɗi sosan gaske. Zaman kujera yana da daɗi sosai. Ni dai na fi son in zauna a kujera in sakata, in wala, in ɓararraje. To shi ne ka zauna malam. Kujera yana da amfani sosai to na fi son in zauna a kujera. Wani lokaci ma za ka ga ko yara ne haka sunfi maso su ma su zauna a kujera sabida zaman tabarma wani lokaci idan ka zauna yana sa jikinka yi wani layi layi, ya manne maka a jiki, ya ta maka wasu zafi, yana maka zafi. Kuma imma ana sanyi kana ɗan jin sanyin ta amma kujera kana zauna a kujera ha bawa sai dai kawai ka ga ana yi. Zaman kujera yana da daɗi gaskiya sosai sosai yana da daɗi zaman kujera. Ni dai na fi son in zauna a kujera akan in zauna a tabarma. Zaman kujera yana da daɗi. Yanzu kafin ma ka ga an zauna a ƙasa gaskiya an zauna a kujera saboda kujera yana da amfani sosai sosai. Kusan kowane gida ka duba gidan bahaushen mutum sai ka, ba ma gidan bahaushen mutum ba gidan kowa sai ka samu kujera saboda kujera yana da daɗin zama sosai. Ina son kujera saboda gaskiya yana da daɗin zama. Kowa ma za ka ga yana son zaman kujera, yana son kujera sabida kujera yana da daɗi. Abubuwan da ke sa a zauna a wannan kujera, a ji taushi, a ji daɗi, ka jingina bayan ka, ka huta yanda kake so, ka juya ta nan, ka juya ta can. Zaman kujera yana da daɗi. Na fi son in zauna a kujera sabida kujera za ka wata ya ka juya duk ta inda ka ga dama. Tabarma ko in ka zauna sai dai ka dinga jin ƙarfi, ka dinga jin diya ta dama ka ciwon baya da basir. Amma kujera kan za ka zauna lafiya ba, damuwa ba, hayaniya ba. Komai za ka zauna. Na fi son zaman kujera yana da daɗi sosai.

Ina iya ba da barkwanci abubuwan dariya da yawa sabida in sa mutum nishaɗi. Idan na ga mutum cikin fushi nakan iya sa shi barkwanci kawai don ya yi dariya, ya ji raha, ya ji sanyi a cikin zuciyan shi. Barkwanci yana sa nishaɗi, yana sa ka ji sanyi. In kana da damuwa, ka ji daɗi saboda za ka ɗanne damuwan na ko da na mintoci ne ka rasa. Nakan iya sa mutum barkwanci ta hanyoyi da dama, ta hanyoyi da yawa, ta hanyoyin magana, ta hanyar yin abubuwan da zan yi da jikina ko kuma ta hanyar in ɗan mishi wata magana da zai sa shi dariya. Barkwanci abu ne mai kyau saboda barkwanci, wani, wani, wani abu da na gani da na barkwanci da ya taɓa ban dariya, na yi dariyar shi sosai, sosai ni ma har na ba ma wa waƙinsa labari. Su ma sun dara, sun ji daɗin labaran da daɗi saboda sun dara sosai, sosai. Wai wata mata ne ta ga ɗanta mage ta shigo, sai yarinyar ta ce, "La mama ga mage, ga make." Sai baban ya ce, "ba make ba ne, maze ne." Sai uwan ta ce, "Ɗa da u-- ɗa da uwa sun kasa ɗan mazuƙu?" To ita ma, ita ma ba hakan za ta ce ba, ba mazuƙu za ta ce ba, mazuru shine take cewa mazuƙu. Barkwanci yana da daɗi sosai saboda yanzu ma hanya ne haka na samun kuɗi. Za ka ga mutane da yawa da, da nishaɗi da jin daɗi. Barkwanci abu ne mai kyau, gaskiya ina son barkwanci saboda za ka yi dariya, ka yi abubuwa in kana cikin fushi ko ɗan yaya ka samu wani abun barkwanci ka kalla ko kuma kai aka yi maka ka gani. Dole za ka ɗan ji sanyi a cikin ran ka ka dara. Wasu ma za ka ga yanzu da kuɗaɗen su suna biya su je su kalla abubuwan barkwanci saboda yanzu masu barkwancin sun yi yawa. Akwai masu barkwanci da yawa a duniya yanzu, abubuwa da yawa da ya kamata mutane su sani a kan barkwanci. Ana-- akwai mutane da yawa yanzu da suke barkwanci, suna samu sun mai da shi hanyoyin samun kuɗin su da hanyoyin sa mutane nishaɗi. Barkwanci yana da daɗi sosai gaske. Za ka sa mutum in ɗan uwanka ya shiga damuwa, za ka sa shi nishaɗi, za ka sa shi ya ji daɗi, za ka sa shi ka ɗan yaye mishi. In damuwan ya yi yawa ne, ba za ka iya yaye ma mutum ba. Amma in damuwan kaɗan ne, take mutum ma zai nema damuwan ya rasa saboda ya haɗu da am-- saboda an ɗan ba shi barkwanci. Barkwanci abu ne mai, mai sa nishaɗi, mai sa dariya, mai sa jin daɗi. Abubuwa da yawa ne barkwanci yana sawa. Yana sa dariya, yana sa jin daɗi, yana sa walwala. In kana cikin damuwa aka ɗan baka barkwanci, ka haɗu da mai barkwanci aka ɗan barkwanta, za ka ji ka samu sanyi a cikin zuciyan ka, za ka yi dariya. Ana-- akwai hanyoyi da yawa da za ka iya sa mutum barkwanci ta hanyar magana ko ta hanyar abubuwa da yawa saboda shi barkwanci kawai anta na je shi ne don ka sa mutum nishaɗi da dariya. Mutane da yawa za ka ga yanzu sun mai da shi hanyar neman samun kuɗin su, hanyar abubuwa da yawa. Ina son barkwanci, gaskiya ne sosai saboda barkwanci yana sa ni nishaɗi, yana ma sa al'umma da yawa nishaɗi ba ma ni kaɗai ba. Barkwanci abu ne da ya kamata ace kusan yanzu mutane da yawa suna kallo. Barin ma'airun masu fama da lalluran ciwon hawan jini, to in suna yawan kallon barkwanci za su dinga jin dariya wannan nishaɗi a cikin rayuwan su da jin daɗi. To za ka ga abubuwa da yawa yana zuwa ma mutum da sauƙi. Za ka ga wasu ma da kuɗin su suke biya su shiga gidan kallo don a yi barkwanci su kalla su ji daɗi. To majaruti za ka ga barkwanci gaskiya abu ne mai sa nishaɗi da jin daɗi kuma kowa zai iya sa kowa barkwanci. Wani ta magana ne kawai zai yi, sai ka ga ka ba shi ya ba ka dariya, ka yi dariya ka dara. Wani kuma yanayin shigan shi za ka gani ko kuma yanayin acting in wannan abubuwan shi za ka gani sai ka ga ya ba ka dariya. To barkwanci abu ne mai sa nishaɗi da jin daɗi da walwala. Barkwanci yana da daɗi.